Yaya kake haduwa da abokan ciniki a aikinka ko a kasuwanci? Kana fara hulɗa da su ne ta fuska da fuska ko waya ko ta kafofin sada zumunta? Kana daukar kowane abokin ciniki iri ɗaya iri ɗaya ne ko kana bambanta yadda kake mu'amala da su bisa ga halayensu da bukatunsu? Kuma me yasa yadda kake haduwa da abokan ciniki ke da matuƙar muhimmanci ga nasarar aiki? Haduwa da abokan ciniki ita ce ginshikin kowane aiki ko kasuwanci. Ko da kayanka ko ayyukanka suna da kyau, yadda kake gabatar da kanka da yadda kake mu'amala da mutane na iya zama abin da zai sa su dawo ko su tafi. A mafi yawan lokuta, abokin ciniki na farko yakan yanke hukunci bisa ga farkon haduwa. Lokacin haduwa da abokin ciniki, abu na farko shine girmamawa, murmushi, gaisuwa mai kyau da sauraron abin da suke faɗa na sa su ji an mutunta su. Wannan ƙaramar al'ada na iya buɗe zuciyar abokin ciniki ya kuma sa ya ji dadin yin magana. Mutum na iya manta wa da abin da ka ce amma ba zai manta da yadda ka sa ya ji ba. Sauran sauraro na da muhimmanci sosai a hulɗa da abokan ciniki. Wasu lokuta abokin ciniki ba wai neman kaya ko sabis kawai yake yi ba, yana neman fahimci fahimce shi. Idan ka saurara da kyau, za ka gane ainihin bukatarsa ka kuma ba shi abin da yake ya dace. Wannan yana rage matsala yana kuma kara gamsuwa. Hanyar da kake bayyana bayani ma tana da tasiri. Yin magana cikin sauƙi ba tare da rikitarwa ba na taimakawa abokin ciniki ya fahimta ya fahimta. Idan ka yi bayani da gaskiya ba tare da ɓoye ɓoye wani abu ba, kana gina amincewa. Wannan amincewa ce ke haifar da hulɗa mai ɗorewa. Haduwa da abokan ciniki na buƙatar haƙuri. Ba kowa ke zuwa da yanayi ɗaya ba. Wasu na iya zuwa da damuwa, wasu da fushi, wasu kuma da rudani. Mutum mai haƙuri yakan iya daidaita kansa, ya rage zafi ya kuma nemo mafita. Wannan ƙwarewa ce mai matuƙar amfani a dukan fannonin. A zamanin yau hanyoyin haduwa da abokan ciniki sun karu. Kafofin sada zumunta, sakonin waya da email sun zama mahi muhimmai. Duk da bambancin hanyar, ainihin ƙa'ida ɗaya ce. Mutunci da amsa da wuri, jinkiri ko sakaci na iya sa abokin ciniki ya ji ba a kula da shi ba. Haka kuma haduwa da abokan ciniki na nufin bin diddigi. Bayan an yi mu'amala, yin tambaya ko komai ya tafi daidai na nuna kulawa. Wannan ƙarin mataki na iya sa abokin ciniki ya ji na musamman ya kuma ƙara amincewa da kai. A bangaren kasuwanci, yadda kake haduwa da abokan ciniki na shafar suna. Mutane kan raba ƙwarewarsu da wasu. Idan ƙwarewar da idan ƙwarewar ta kasance mai kyau, za su ba da shawara. Idan ba ta da kyau, su ma za su faɗa. Don haka kowane haduwa na da muhimmanci ko da ta dan lokaci ce. Haduwa da abokan ciniki na kuma koya ma mutum koyo daga ra'ayi. Ƙarafi ko shawara daga abokin ciniki na iya zama kamar inganta aiki. Mutum da ke karɓar ra'ayi na bu na buɗaden zuciya.

Kana karatu kafin ka kwana a kowace rana ko lokaci zuwa lokaci ne, meke saka ka dauke littafi ko waya kafin barci? Sha'awar, sha'awar sani, natsuwa ko gudun tunani? Kana lura karatun yana taimaka maka ka yi barci ciki sauki ko kuwa wani lokaci yana hana ka barci. Kuma me yasa wannan karamar al'ada ta karatu kafin kwana ke da tasiri mai zurfi a rayuwar mutum? Karatum kafin kwana al'ada ce da mutane da dama ke dauka a matsayin abu mai sauki. Amma tasirinta ya wuce yadda ake gani. Lokacin da rana ta kusa ƙarewa, zuciya kan fara neman shiru da natsuwa. A nan ne karatu ke shiga, kamar gada tsakanin hayaniyar rana da shiru na dare. Ga wasu, karatun kafin kwana na zama hanyar sauke damuwa. Bayan aikin zirga-zirga da mu'amali da dama, karatu na ba zuciya wuri guda daya guda da za ta tsaya. Labari, ilimi ko rubutu mai taushi na iya rarrabe tunani daga matsalolin rana, ya mayar da hankali kan abu daya. Wannan na iya sa jiki ya fara shirin barci. Wasu kuma kan yi karatu kafin kwana don ƙara ilimi. Suna ganin daren lokaci ne da ba a cika katsewa ba wanda ya dace da karatu mai zurfi. A wannan lokaci babu hayaniya, babu gaggawa. Ilimi da aka samu a irin wannan yanayi yakan zauna a zuciya na dogon lokaci. Hanyar karatu ma na da muhimmanci. Wasu kan fi son littafi na takarda. Suna jin kamshin shafuka da saukin jujjaya su. Wasu kuma kan karanta a waya ko na'ura. Kowace hanya na da fa'ida da kalubale. Littafi na takarda yakan fi ba da natsuwa, yayinda waya na iya kawo sakkonni da haske mai karfi da ke tayar da hankali idan ba a kula ba. Karatu kafin kwana na iya zama al'ada tare. Lokacin da mutum ya saba da shi, jiki yakan fara gane cewa bayan karatu barci ne ke zuwa. Wannan tsari na taimakawa jiki ya daidaita lokacin barci, musamman ga mutanen da ke fama da rashin barci ko yawan tunani da dare. A bangaren tunani, abin da ake karantawa yana da tasiri. Karatu mai tayar da hankali ko cike da tashin hankali na iya hana barci. Amma karatu mai sauki, labari mai natsuwa ko rubutu, rubutu mai ba da tunani na iya taimakawa zuciya ta lafa. Zafin abin karantawa kafin kwana yana da muhimmanci kamar karatun kansa. Ga wasu mutane, karatu kafin kwana na zama lokaci su kadai, lokacin su kadai. A cikin gida mai cike da mutane, wannan lokaci na iya zama kaɗan da mutum ke da shi don kansa. Wannan jin ƙebantuwa na ƙara darajar al'ada, yana kuma sa mutum ya ji yana kula da kansa. Karatu kafin kwana na iya taimakawa mutum wajen tuna abin da ya karanta. Zuciya na iya ɗaukar bayanai a lokacin shiru fiye da lokacin hayaniya. Saboda haka wasu kan yi amfani da wannan lokaci don karatun abin da suke son ya zauna a ƙwaƙwalwa. Sai dai ba kowa ke jin dadin karatu.

Yaya kake karɓar bako? Idan ya zo gidanka ko wurin aikinka, kana fara da gaisuwa mai kyau ne, murmushi ko tambayar lafiyarsa. Kana daukar kowani bako iri ɗaya ne ko kana bambanta yadda kake karɓarsu bisa ga dangantaka da lokaci. Kuma me yasa yadda ake karɓar bako ke zama abin da bako zai fi tunawa da shi. Karɓar bako al'ada ce mai zurfi a rayuwar mutane, musamman a al'umma-- a al'ummomi da ke daraja mutunci da zumunci. Yadda mutum ke karɓar bako ba wai kawai yana nuna tarbiya ba ne, yana kuma bayyana halinsa, ilminsa da yadda yake kallon mutane. A yawancin lokuta bako yakan yanke hukunci game da gida ko mutum ne tun daga farkon mintuna. Abu na farko a karɓar bako shine gaisuwa. Gaisuwa mai kyau cike da girmamawa na sa bako ya ji an maraba da shi. Murmushi, kallo na mutunci da sautin murya mai laushi na iya sa bako ya ji dadin kafin ya zauna. Wannan ƙaramin abu na iya share duk wata shakku da bako ke da shi. Bayan gaisuwa akwai kulawa. Tambayar bako ko yana lafiya ko tafiyarsa ta kasance lafiya na nuna damuwa da tausayi. A nan ba wai amsar tambayar ake nema ba, ana nuna ne cewa bako yana da muhimmanci. Wannan kulawa na ƙarfafa zumunci da amincewa. Karɓar bako na buƙatar shirya wuri, tsaftace wuri, tanadar zama mai dadi da tabbatar da bako yana jin sanyi ko zafi yadda ya kamata na daga cikin kulawa. Ko da gidan ba shi da yalwa, tari da tsafta na iya sa bako ya ji dadi fiye da wuri mai alatu, mai alatu amma ba a kula da shi ba. A al'ada da dama karɓar bako na haduwa da ba da abin sha ko abinci. Wannan ba wai nuna wadata ba ne, alama ce ta maraba ko ruwa ne kawai. Yadda ake bayarwa da girmamawa yakan fi muhimmanci fiye da irin abin da aka bayar. Bako yakan ji cewa an daraja shi. Sauraro ma muhimmin bangare ne na karɓar bako. Barin bako ya faɗi abin da ya zo da shi ba tare da katsewa ba na nuna girmamawa. Wasu baki na zuwa ne da labari, wasu da buƙata, wasu kuma don ziyara kawai. Fahimtar dalilin zuwansu na taimakawa mai gida ya ba da kulawa ta dace. Karɓar bako na buƙatar daidaito. Wasu baki na son hira mai tsawo, wasu kuma na son gajeran zama. Mutum mai hikima yakan lura da alamu, yanayin murya, motsi da lokaci ya daidaita yadda yake mu'amala. Wannan fahimta na nuna ƙwarewa da mu'amala. A wurin aiki karɓar bako na daukar salo na sana'a, gaisuwa ta muhimmanci-- ta mutunci, bani asarari da taimako cikin ladabi na gina hoton wurin aiki. Bako na iya zama abokin ciniki mai dubawa ko mai neman haɗin gwiwa. Yadda ake karɓe shi na iya shafar sakamakon hulɗar gaba ɗaya. A bangaren tunani, karɓar bako na iya kawo ƙarin ciki, farin ciki jin cewa kana da iƙonsa wa.

Kana son cin abincin titi ne ko kana guje masa? Me ke jan hankalinka, dandano, saukin samu ko farashi? Kana tuna wani abincin titi da ya fi burge ka tun da farko? Kuma me yasa duk da gidajen abinci na zamani, abincin titi har yanzu yake da matsayi na musamman a zuƙatar mutane? Cin abincin titi wani bangare ne na rayuwar yau da kullum ga mutane da dama. Cin abincin titi wani bangare ne na rayuwar yau da kullum ga mutane da dama. A kan hanya, a bakin kasuwa ko kusa da wurin aiki, abincin titi yana nan a ko ina. Yana sauƙaƙawa mai aiki ko mai tafiya samun abinci ci cikin gagawa ba tare da tsari mai wahala ba. Wannan sauƙi ne da ke sa mutane da yawa su rungumi abincin titi. Ɗaya daga cikin dalilan da ke sa mutane su so abincin titi shine dandano sa na musamman. Sau da yawa ana dafa shi a gaban ido. Ana jin kamshi yana tashi. Ana ganin yadda ake juya tukunya ko gasa nama. Wannan kwarewa na sa abinci abincin ya zama fiye da abinci, ya zama abin jin daɗi ga ido da hanci kafin baki ya dandana. Farashi ma yana taka muhimmiyar rawa. Abincin titi yawanci ya fi araha idan aka kwatanta da na gidajen abinci. Ga ɗalibai, ma'aikata da masu sana'o'i, wannan yana nufin za su iya ci su ƙoshi ba tare da kashe kuɗi masu yawa ba. Wannan damar na sa abincin titi ya zama zabi mai sauƙi ga mutane da dama. A bangaren al'adu, abincin titi na ɗauke da asalin wuri da al'umma. Ko wane yanki na da irin nasa abincin titi, da salon dafa shi, da kayan kamshi da ake amfani da su. Cin abincin titi na iya zama hanya ta fahimtar al'ada wani wuri kuma tunawa da gida ga wanda ke nesa. Sai dai tare da jin daɗi, akwai damuwa game da tsafta da lafiya. Wasu mutane kan guji abincin titi saboda tsoron rashin tsafta ko cututtuka. Wannan tsoro yana da tushe domin tsafta da kula da abinci abu ne mai muhimmanci. Amma a lokaci guda, akwai masu sayarwa da ke kula sosai da tsafta. Suna wanke hannu, rufe abinci da amfani da ruwa mai tsafta. Banbancin yakan kasance a zabi da lura. Ga masu son abincin titi, zabi mai kyau yana farawa da kallo da lura. Idan wurin yana da tsafta, ana ganin yadda ake sarrafa abinci kuma ana yawan samun kwastomomi. Mutane da dama sukan ji ƙwarin gwiwa. Wannan hankali na taimakawa mutum ya ji daɗin abinci ba tare da damuwa ba. Abincin titi na kuma da alaƙa da lokaci da yanayi. Wasu abinci na fi daɗi da safe, wasu da rana, wasu kuma da dare. Yanayin sanyi ko zafi na iya ƙara wa abincin dandano ko rage shi. Wannan canji na sa cin abincin titi ya zama kwarewa mai banbanci a kowane lokaci. A wurin aiki, abincin titi yakan zama mafita lokacin da aiki ya yi yawa.

Kana taɓa lura da kanka, kana tafiya, kana aiki ko kana hutawa amma a cikin zuciyarka waƙa na tafiya. Watakila ba ka buɗe baki ba amma sautuka, kalmomi da dandano na waka suna zagayawa a tunaninka. Me yasa hakan ke faruwa? Kuma me waka ke nufi a rayuwarka idan ba a ji ta a fili ba? Yin waƙa cikin zuciya abu ne da ya shafi mutane da dama. Wani lokaci waƙa na shigowa ne ba tare da an gayyata ba. Za ka iya tashi da safe kafin, kafin kama buɗe waya ko rediyo amma waƙa waƙa tariga ta fara kunnawa a zuciyarka. Wannan na nuna yadda kwakwalwa da ji suke aiki tare. Suna ajiye sautuka da kalmomi domin amfani a lokutan daban-daban. Sau da yawa, yini da motsin rai suna da alaƙa da irin wakar da ke cikin zuciya. Idan kana farin ciki, wa wata waka mai sa kuzari na iya tashi. Idan kana tunani ko damuwa, waka mai natsuwa ko mai tausayi na iya bayyana. Wannan na nuna cewa waka ba nishaɗi kaɗai ba ce, hanya ce ta fitar da abin da zuciya ke ji. A wurin aiki, yin waka cikin zuciya na iya zama hanyar shaƙatarwa. Yayinda hannu ke aiki, zuciya na samun abin da zai rage mata gajiya. Wasu mutane ma kan ce waka cikin zuciya na taimaka musu su, su mai da hankali domin tana rage hayaniyar tunani. Duk da haka, ga wasu kuma tana iya ɗaukar hankali idan aikin na buƙatar cikakken natsuwa. Wani abin sha'awa shine yadda waka ke zama abokiyar tafiya. A cikin mota, a kan babur ko yayin tafiya a ƙafa, waƙa cikin zuciya na iya sa lokaci ya wuce da sauri. Hanya mai nisa na iya zama kamar gajere idan tunani ya shagultu da waka. Wannan ƙwarewa na nuna ikon tunani wajen sauya yadda muke ji game da lokaci da gajiya. Yin waka cikin zuciya na da alaƙa da tuna abubuwan da suka gabata. Waƙa, wata waƙa na iya ɗauka da kuma wani lokaci na musamman, kurciya, makaranta ko wani muhimmin abu a rayuwa. Wannan haɗin tsakanin waka da kwakwalwa na da ƙarfi sosai. Har wani lokaci waka kaɗai na iya buɗe ƙofofin tunani masu zurfi. A ɓangaren zamantakewa, waka cikin zuciya na iya zama sirri. Ba kowa ke samun abin da ke yawo, yawo a zuciyar ba, a zuciyarka ba. Kana iya zama a cikin taro kana murmushi amma a zuciyarka wata waka na tafiya. Wannan na nuna cewa kowane mutum na da duniyarsa ta cike wadda ba lallai ta bayyana ga wasu ba. Wasu mutane kan yi waka cikin zuciya domin ƙarfafa kai. Idan suna fuskantar aiki mai wahala ko ƙalubale, wata waka mai ƙarfafa gwiwa na iya taimaka musu su ci gaba. Kalamun waƙa na iya zama kamar sako daga mai zuwa kai, daga mai zuwa kai. Yana tunatar da kai kafin da kake da shi.

Me kake fara gani idan ka fito ƙofar gidanku? Shin unguwarku tana cike da hayaniya ko natsuwa? Yaya dangantakarka da yaye dangantakar maƙwabta take? Ta gaisuwa kaɗai ko wata zumunci? Wane abu ne ya fi jan hankalinka a unguwar kasuwa, masallaci, makaranta ko titi? Idan baƙo ya zo me za ka fara nuna masa? Unguwa ba gini kaɗai ba ce. Wuri ne da rayuwa ke gudana a kullum. Lokaci da ka ce unguwarmu kana nufin mutane, al'adu, sauti, gamshi da tarihin da ya taru tsawon lokaci. Yadda unguwa take na shafar yadda mutum ke ji, tunani da yadda yake mu'amala da duniya. A wasu unguwanni safe na fara ne da sautin zalla, kukan tsuntsaye da motan mutanen da ke shirin fita aiki. Yara na shirin makaranta. Wasu na sayan ƙarin kumalo, wasu kuma na share harabar gida. Wannan yanayi na shafe yana yana na safe yana ba unguwa numfashi. Yana nuna cewa rana ta fara da buri da fata. Tsakiyar rana kan kawo wani salo daban. Hanyoyi na iya yin cunkoso. Yan kasuwa su fito da kayansu. Motoci su riƙa wucewa. A irin wannan lokaci, unguwa na nuna fuskar tattalin arziki, kasuwanci, sana'o'i da hidima. Ko da unguwa ba ta da kasuwa babba kan samu shaguna kanana da ke cike da dubun bukatun mazauna. Da yamma kuma unguwanni na dama da dama na sauya salo. Hayaniya na raguwa. Mutane su koma gida. Yara su fito wasa. Wannan lokaci ne da zumunci ke bayyana. Maƙwabta na gaisuwa amma tambayar juna labarin rana. A wasu wurare ana zama a waje ana tattaunawa. A wasu kuma kowa na shiga gidansa amma har yanzu ana jin cewa ana tare. Dangantakar maƙwabta ita ce zuciyar unguwa. A unguwar da ake taimako juna, matsala kan zama sauki. Idan wuta ta tashi ko rashin lafiya ya faru. Maƙwabta sukan zama yan'uwa. A wasu unguwanni kuma mutane na rayuwa cikin natsuwa amma ba sa cika mu'amala ba. Duk da haka, kowane salo akwai ka'idoji da ba'a rubuta ba da kowa ke bi. Tsabta da tsari ma na bayyana halin unguwa. Akwai unguwanni masu tsabta inda mutane ke kula da muhalli. Akwai kuma wuraren da ke fuskantar kalubalen sharar gida da hanyoyi. Wannan ba wai laifin mutum ɗaya ba ne, sau da yawa sakamakon haɗin kai ko rashin tsari ne. Duk da haka, yadda mutane ke kallon muhalli na nuna irin kulawar da suke yi wa wurin zaman su. Tsaro wani muhimman ɓangare ne a unguwar da ake yin tsaro. Mutane kan yi barci da natsuwa. Yara su yi wasa ba tare da tsoro ba. A wasu wurare akwai masu gadin dare ko haɗin gwiwar mazauna. Wannan.

Me kake fara yi da zarar ka samu hutu daga aiki ko karatu? Kana fi son shakatawa kai kaɗai ne ko tare da mutane? Shin hutunka na nufin tafiya wani wuri ne ko zama a gida? Wane abu ne ke sa ka manta da gajiya cikin sauri? Hutu ba kawai lokaci ne na daina aiki ba, lokaci ne na dawo da kai ga daidaito. Bayan dogon wahala, tunani da jiki suna buƙatar kulawa. Yadda mutum ke shakartawa lokacin hutu yana nuna fahimtarsa game da kansa, abin da ke gajiyar da shi da kuma abin da ke farfado da shi. Shakatarwa ta hanyar natsuwa. Wasu mutane suna shakatawa ne ta zama cikin shiru, zama a ɗaki, kashe hayaniya ko zama a waje ana kallon sararin sama na iya zama shashe. A irin wannan yanayi tunani na samun damar sauka a hankali. Karatun, littafi, rubutu ko sauraron sauti mai laushi na taimakawa rage tashin hankali da gajiya. Ga wasu kuma motsi shine hutun gaske. Tafiya a ƙafa, motsa jiki mai sauƙi ko yin wasa na ba jiki damar fitar daga gajiya. Wannan nau'in shakatawa yana ƙara kuzari yana kuma taimakawa barci mai kyau. Ba sai motsa jiki mai tsanani ba ko don shimfiɗa jiki da safe na iya canza yadda rana za ta kasance. Akwai mutane da shakatawarsu ke cike da idan suna tare da iyali da abokai. Tattaunawa, dariya ko cin abinci tare da ƙarfafa na ƙarfafa zumunci. Wannan hulɗa na tunatar da mutum cewa ba shi kaɗai ba ne kuma yana da muhimmanci a rayuwar wasu. Ga wasu wannan shine maganin gajiya mafi ƙarfi. Nishadi kamar kallon fina-finai, sauraron kiɗa ko wasa na ba ƙwaƙwalwa damar sauyar tunani. A lokacin hutu, irin wannan canji yana da amfani sosai. Yana rage nauyin tunani yana kuma sa lokaci ya wuce cikin sauƙi. Amma a nan a nan ma daidaito yana da muhimmanci. Nishadi ya zama abin morewa ba abin gajiya ba. Wasu lokuta gida shine mafi kyawun wurin hutu. Gyaran gida a hankali, shirya ɗaki ko girki na musamman na iya zama hanya ta shakatawa. A irin wannan yanayi, mutum na jin yana kula da muhallinsa da kansa a lokaci guda. Wannan na haifar da gamsuwa mai zurfi. Ga masu sha'awar canji, tafiya zuwa wuri zuwa wani wuri, musamman idan kusa ne, na kawo sabon numfashi, sabon yanayi, sabbin mutane da sabbin abubuwa na iya wanke gajiya. Tafiya ba sai ta zama mai tsada ba. Wani lokaci canjin wuri kaɗai ya isa. Ba duk hutu ke kawo shakatawa ba. Idan hutu ya cika da damuwa ko tilas, ba zai cim ma manufarsa ba. Saboda haka yana da kyau mutum ya tsara hutunsa da niyya. Me nake bukata yanzu? Hutu na jiki, na tunani ko na zuciya? Hutu mai kyau yana barin mutum cikin shiri don dawowa aiki ko-

Me kake ji idan ka raba abincinka da wani? Kana raba abinci ne a gida, a wurin aiki ko a anguwa? Shin raba abinci al'ada ce a gare ka ko abin da kake yi ne a lokuta na musamman? Wane irin abinci ka fi son rabawa kuma me ya sa? Me kake koya daga raba abinci tare da wasu? Raba abinci da mutane ba kawai cika ciki ba ne, al'ada ce mai zurfin ma'ana. A al'ummomi da dama, raba abinci alamar zumunci, tausayi da haɗin kai ce. Lokacin da ka miƙa wa wani kofi tuwo ko dan abinci, kana miƙa fiye da abinci, kana miƙa hulawa da girmamawa. A gida, raba abinci na ƙarfafa ɗorewar iyali. Lokacin cin abinci tare, ana tattaunawa, ana dariya, ana sauraron juna. Wannan lokaci na iya zama damar koyar da yara ladabi, godiya da hulawa ga juna. Ko da abincin bai yi yawa ba, rabawa na sa kowa ya ji ana ganinsa. A wurin aiki, raba abinci na iya rage tazara tsakanin ma'aikata. Dan biskit, kofi ko abincin rana na da aka raba na iya sauya yanayin ofis daga tsauri zuwa natsuwa. Hakan na ƙara fahimta yana kuma gina amana. Sau da yawa, tattaunawa mafi amfani tana faruwa ne a irin waɗannan lokuta na sauƙi. A anguwa, raba abinci na gina haɗin kai. A lokutan bukukuwa, jana'iza ko walima, raba abinci na nuna cewa kowa yana tare da kowa. Haka kuma taimakawa makwabta da abinci, musamman a lokacin kalubale, na ƙarfafa zumunci fiye da kalmomi. Raba abinci na koya mana kyau, tatawa da tausayi. Yana tunatar da mu cewa albarkar da muke da ita ta fi armashi idan an raba ta. Wannan dabi'a na rage son kai tana kuma ƙarfafa jin kai. Mutum da ya saba rabawa sau da yawa yana samun farin ciki na cikin da gamsuwa. Muhimmin abu shine yadda ake rabawa. Raba abinci da muhimmanci ba da nuna isa ba yana da tasiri sosai. Lokacin da ka raba abinci cikin tawali'u, wanda ya karɓa zai ji daraja ba nauyi ba. Wannan ya sa alakar ta zama mai ɗorewa. Duk da muhimmancinsa, raba abinci na buƙatar daidaito. Mutum ya raba gwargwadon iko ba tare da cutar da kansa ba. Raba abin da ka iya raba a lokacin da ya dace yana sa aikin ya zama mai ɗorewa kuma ba mai nauyi ba. A bangaren tunani, raba abinci na iya rage kewa da kaɗaici. Cin abinci tare da wasu na sa mutum ya ji yana cikin al'umma. Wannan na da tasiri mai kyau ga lafiyar zuciya da tunani, musamman ga waɗanda ke jin kebantuwa. Lokacin da raba abinci ya zama al'ada, yana canza yadda muke kallon rayuwa. Maimakon tambayar "Me ya isa mini?" sai mu fara tunani, "Ta yaya zan raba?" Wannan canji na tunani yana gina al'umma mai tausayi da haɗin kai. A ƙarshe, kana raba abincinku da mutane tambaya ce da ke taɓa zuciya.

Ta yaya mutane ke bayyana muryarka idan suna magana a kanka? Kana sauya karfin muryarka gwargwadon wuri ko yanayi? Wane lokaci kake jin muryarka ta fi tasiri, lokacin da take da karfi ko lokacin da take a hankali? Shin ka taɓa lura yadda muryarka ke shafar yadda mutane ke fahimtar ka? Me kake ji idan kayi magana a gaban mutane da yawa? Muryar mutum wata muhimmiyar hanya ce ta sadarwa. Ba kalmomin da muke faɗa kaɗai ke isar da sako ba. Yanayin muryar, karfin ta ko laushin ta na taka rawa sosai wajen yadda sako ke isa. Muryar na iya nuna kwarin gwiwa, ladabi, fushi ko natsuwa ko da ba a faɗi hakan kai tsaye ba. Muryar da take da karfi galibi ana danganta ta da kwarin wiwa da jagoranci. Mutum mai irin wannan murya na iya ja hankalin mutane cikin sauƙi, musamman a taro ko wajen da ake ciki da hayaniya. A wurin aiki, murya mai karfi na iya taimakawa wajen bayyana ra'ayi da sarari da kuma tabbatar da cewa ana sauraro. Amma muryar da ta yi karfi fiye da kima na iya fassara a matsayin tsawa ko rashin hakuri. Saboda haka hikima tana cikin sanin lokacin da ya dace a ɗaga murya da kuma lokacin da ya dace a rage ta. Muryar a hankali, a hankali na nuna natsuwa, ladabi da tunani mai zurfi. Mutane da dama suna jin dadin sauraron murya mai laushi, musamman a tattaunawa, tasiri ko lokacin da ake neman fahimta. Irin wannan murya na iya sa mai sauraro ya mai da hankali sosai domin yana buƙatar sauraro na gaske. Sai dai kuma idan murya ta yi laushi fiye da kima, wasu na iya ganin mai magana ba shi da ƙarfin faɗar albarkacin, albarkacin baki. A wasu wurare musamman inda ake da hayaniya, murya a hankali na iya bace wa ba tare da an ji sakon ba. Ɗaya daga cikin muhimman fahohi shi ne ikon sauya murya. Mutum mai hikima yana sanin lokacin da zai yi magana da karfi da kuma lokacin da zai yi magana a hankali. A gida, murya a hankali na ƙara soyayya da fahimta. A wurin aiki ko taro, murya mai karfi amma mai ladabi na nuna kwarin gwiwa. Muryar mutum na da tasiri kai tsaye ga alaƙarsa da mutane. Murya mai kyau, ba wai karfi ko laushi kaɗai ba amma mai daidaito na gina amana. Lokacin da mutane suka ji ana magana da su cikin mutunci, suna buɗe zukatansu fiye da lokacin da ake magana da tawa ko raini. Sanin irin muryarka yana taimaka maka ka fahimci kanka. Shin kana daga murya ne idan ka ji ba a saurareka ko kana rage murya ne idan kana jin tsoro ko shakku? Wannan fahimta na taimakawa wajen gyara sadarwa da inganta hulɗa da mutane. Sarafa murya abu ne da za'a iya koya. Yin atisaye, lura da yadda kake magana da karɓar ra'ayi daga wasu na taimakawa. Daidaita murya ba wai canza kanka bane, sai dai ingantar hanyar.

Kana ajiye hotunan ka ne a cikin wayar kaɗai ko kuma kana yin ajiyar kariya? Wane irin hotuna kake fi adanawa? Na iyali, aiki, tafiye-tafiye ko nishaɗi? Ka taɓa rasa hotuna saboda wayar ta lalace ko ta ɓace? Yaya kake tara hotunan ka domin ka same su cikin sauƙi? Meyasa wasu hotuna suke da muhimmanci fiye da wasu a gare ka hotunan wayar hannu sun zama wani bangare na rayuwar mu ta yau da kullum. Suna ɗauke da tarihi, tunani da labaran rayuwa, daga murmushin yara zuwa nasarorin aiki, har zuwa abubuwan da muka gani a hanya. Saboda haka, tambayar ina kake ajiye hotunan wayarka ba kawai tambaya ce ta fasaha ba, tambaya ce ta yadda muke kula da abubuwan da ke da daraja a rayuwar mu. Mutane da yawa suna barin hotunansu a cikin wayar kai tsaye. Wannan hanya ce mafi sauƙi saboda hotuna suna nan kusa da kai. Kana iya duba su a kowane lokaci. Amma wannan sauƙin yana zuwa da haɗari. Idan waya ta lalace, ta ɓace ko aka goge bayanai ba da gangan ba, hotuna na iya ɓacewa daga waya. Duk da haka, ajiyar hotuna a cikin waya na da amfani idan an haɗa shi da tsari mai kyau, kamar amfani da manyan fayiloli da kuma gogewa lokaci zuwa lokaci domin rage cunkoso. Ajiyar kariya ita ce hanyar da ke ba hotuna tsaro na dogon lokaci. Ko da waya ta sami matsala, hotuna suna nan lafiya a wani wuri. Wannan na ba mutum natsuwa, musamman idan hotunan na da darajar tunani ko aiki. Ajiyar kariya na iya zama ta automatic ko ta hannu. Hanyar automatic na saukaka aiki amma tana buƙatar kula da sararin ajiya da tsaro. Ta hannu kuma tana buƙatar ƙoƙari amma tana ba ka cikakken iko kan abin da kake adanawa. Ba ajiyar hotuna kaɗai ke da muhimmanci ba, tsarin su ma yana da matuƙar tasiri. Idan hotuna sun taru ba tare da tsari ba, nemo hoto ɗaya na iya zama aiki mai wahala. Tsara hotuna ta hanyar shekara ko wata, abubuwan da suka faru, biki, tafiya ko aiki, mutane ko wurare, yana sa hotuna su zama masu sauƙin samu kuma masu amfani a kowane lokaci. Ba lalle ba ne a adana duk hoton da aka ɗauka. Zabe yana da muhimmanci. Akwai hotuna da ke da darajar tunani, akwai kuma waɗanda ake ɗauka ne kawai don wucewa. Yin zabi yana rage cunkoso yana kuma sa ajiyar ta zama mai ma'ana. Wannan zabin yana koya mana darajar tantancewa, abin da ya dace mu riƙe da abin da za mu iya bari ya tafi. Hotuna suna iya ɗauke da bayanai masu sirri. Saboda haka, tsaron sirri yana da muhimmanci sosai. Kulle wayar da kalmar sirri, amfani da tsaro mai matakai, da guje wa raba hotuna a wuraren da ba a yarda da su, bana taimakawa kare hotunan ka.

Me yasa kake sanya hulla? Saboda kariya, salo ko al'ada? Wane irin hulla kake fi son sawa? Na fata, na auduga ko na sanyi? Kana sanya hulla a gida, a wurin aiki ko yayin da ka fita waje. Ta yaya hulla ke canza yadda kake ji ko yanda mutane ke kallonka? Sanya hulla abu ne da ya wuce kawai kiyaye kai daga rana ko sanyi. Hulla wani bangare ne na salo, al'ada da kariya. Yana iya nuna hali, matsayin mutum ko ma ra'ayin sa game da zamani da yanayi. A wasu al'adu, hulla na nuna girmamawa ko matsayin mutum a cikin al'umma. Watakila dalilin farko da yawa ke sanya hulla shine kariyar jiki. A lokacin rana mai zafi, hulla na kare fuska da kai daga rana. Yana rage yiwuwar zafi ko cutar fata. A sanyi kuma, hulla na kiyaye kai daga dusar karkara ko iska mai sanyi. Wannan yana nuna cewa hulla ba kawai kayan ado ba ne, amma kayan amfani ne na yau da kullum. Hulla na iya zama bangare na salo. Zabin launi, nau'in da salon hulla na iya bayyana halinka. Mutane da yawa suna amfani da hulla don kara kyau gani ko kuma don bambanta kansu daga wasu. Hulla na iya hadawa da sutura. Yana ƙirƙirar cikakkiyar fuskar salo. A wasu al'adu, hulla na da ma'ana fiye da amfani kawai. Yana iya nuna girmamawa, matsayin aure ko matsayi a cikin al'umma. A addini, wasu hulla na da alaƙa da ibada ko ladabi. Wannan yana nuna cewa sanya hulla wani abu ne da ke haɗa mutum da al'ada da addini ba kawai abin sawa ba. Sanya hulla na iya sa mutum ya ji kwanciyar hankali. Wani lokaci hulla na iya rufe fuska daga rana mai zafi, mai karfi ko iska mai karfi. Yana sa mutum ya ji natsuwa. Haka kuma wasu suna ganin sanya hulla na ƙara masu ƙarfi na hali. Lokacin da kake sanya hulla mai kyau, kana iya jin cewa kana da cikakkiyar shiri don fuskantar rana. Hulla na iya tasiri ga yadda mutane ke kallon mutum. Hulla mai kyau na iya sa mutum ya zama abin sha'awa ko karfafawa. Haka kuma a wasu wurare, hulla na iya nuna rarrabuwa ko haɗin kai. Misali, hulla na, na ƙungiyar wasa, makaranta ko ƙungiya na musamman. Zabin hulla yana buƙatar tunanin yanayi, bukata ta salo da salo. Ka zabi hulla wanda zai dace da yanayi. Ba hulla mai kauri a rana mai zafi ba, ba kuma hulla mai kauri a rana mai sanyi ba. Haka kuma zabin launi da salon hulla na iya dacewa da sauran kayan sawa. Wannan yana nuna cewa sanya hulla na buƙatar ƙwarewa da hankali ba kawai sanya wani abu a kai ba. Wani lokaci hulla na iya zama sako ga duniya. Ta hanyar zabin hulla, mutum na iya nuna.